Na fi son miya mai zafi akan miya mai sanyi saboda miya mai zafi za ka ga ha santi ma kake idan kana, cin abinci da miya mai zafi amma miya mai sanyi zakaga baka samun wasu dadi a jikin ka idan kana ci. Miya mai zafi na fi so gaski.

Kwanciya nake yi idan ana yin ruwa. Lokacin da ake ruwa, na kan fi jin daɗin kwanciya saboda zaka ji gari ya tsit. Iya kawai kwanciya nakeyi sannan idan ina. Son chaji nakan amma dai na fi yin kwanciya.

Ina yin kwana ne da daddare lokacin da zan huta, a lokacin ne nake samun dama da rana na kan yi ayuka sannan kuma na kan ɗauki wayata na ina yin social media amma dai da daddare san se in kwanta in yi kwana.

Ina da takalma guda uku, duka ina sa su daban daban. Ɗaya ina amfani da shi a lokacin da nayi wanka, zan fita. Ɗaya kuma ina amfani da shi a lokacin da zanje je ji. Ɗaya kuma ina amfani da shi lokacin da zan shiga banɗaki.

Ba ma amfani da ruwan rijiya, muna amfani da ruwan famfo da sola ne, sannan ko da yaushe, da da farko muna amfani da ruwan rijiya, sai daga baya, bayan mun samu famfo da sola sai muka daina amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya ya zamo kamar shi ne abu na farko da muka fara amfani da shi da, da farko.